Wane wasa kake son yi? Eh, a zahirin gaskiya, na fi son wasan ƙwallo. Ina yin wasan ƙwallo ne saboda tun ina ƙarami da shi na taso. Shi ne wasan da na fi so kuma da abokaina mu kan fita mu je mu buga ƙwallo. Wata rana ma sai in buga ƙwallo kaman so uku a rana. Kuma duk ran sati da Lahadi ina yin ƙwallo sosai ma.

Ina dai-daita aiki ne. Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Shi in lokacin aiki yazo zaka yi aiki a natsuwa, kar ka ja shi lokaci yayi tsawo, ka yi shi a natse practically a hankali, a hankali, a hankali, har ka kaishi lokacin da zaka gama saboda gudun kuskure. Saboda in kayi garaje a ciki zaka iya samun kuskure. Ita kuma rayuwa ana bin ta ne a hankali saboda kar ka je ka ɗauko abun da zai iya baka matsala a cikinta. Idan ka tsaya ka bi da rayuwarka a hankali zaka ga komai ya zaman ma mai kyau. Amma indan dai baka bi rayuwa a hankali ba to gaskiya zaka iya samun matsala wadda ba ka tunani a cikin rayuwa. Saboda ita rayuwa abu ce mai kyau wadda idan ka tsaya ka natsu ka bi da ita a hankali zaka samu ci gaba mai kyau a rayuwa, zaka samu farin ciki, zaka samu jin daɗi, zaka samu abubuwan more rayuwa waɗanda baka tunani a cikin rayuwa. Don ita rayuwa tana da daɗi sosai a yanda baka tunani.

Gaskiya ni ina son ziyartar zuwa Saudiya, saboda a gaskiya buri na ke nan na rayuwa. Don ita ziyara zuwa Saudiya abu ne mai muhimmanci a rayuwa. Saboda ina so in ziyarta Saudiya in ga abubuwan more rayuwa da kuma ibada da ake yi a can. Saboda ita Saudiya tana da mutane na daban, wa'yanda suke cikin Saudiya. Za ka je ciki ka ga yadda mutane suke rayuwar su suke. Wannan kuma akwai gidajen tarihi na Saudiya wanda za ka je, ka je Makkah za ka ga nasu. Bayan ka je Makkah ka je Madina, za ka je Madina. In ka je Madina akwai wurare daban daban wanda za ka ziyarta, wayanda za su ba ka farin ciki da jin daɗi na rayuwa. To ita wannan ziyarar da za ka kai Madina tafi ta ko ina jin daɗi. Sannan ita ma Saudiya ana samun irin wannan ziyarar mai daɗi, wa'yanda idan ka je ziyarar nan za ka samu farin ciki da jin daɗi.

Eh gaskiya ana raba abinci da mutane, saboda yanzu abinci kace baza ka raba ka ba mutane ba ai ba zai taɓa yin albarka ba. Saboda shi abinci ka raba ka ba mutane yana ƙara kwarjini da dankon zumunci wanda zaku zauna da mutane lafiya. Amma in dai kana da abinci ba ka raba ka ba mutane to mutane za su ringa jin haushin ka, suna, suna ma hassada, suna baƙin ciki da kai. Ko me ka yi agunsu kuskure ne saboda ba ka ba su abinci. Amma a lokacin da ka ke ba su abinci za su yi farin ciki da kai za su yi nishaɗi. Ko me ka yi za su ringa ma farin ciki. Ko me ka yi za su ringa faranfaran da kai. Su ma suna ma fara'a suna jin daɗi. Amma aka samun, aka samu akasin haka ba ka ba su to ko me ka yi agunsu su ba daidai ba ne. To gwara ka ringa raba abinci da mutane. Dan ni gaskiya ina ba mutane shi ya sa muke zaune da su lafiya.

Gaskiya hannun dama shine yafi kowane hannu yin amfani. Don ko da ace aiki nake, na fi sa hannun dama na ringa yi da shi. Saboda hannun dama na ya fi ƙarfi gaskiya. Shi kuma hagu daman bai da ƙarfi. Saboda hannun dama na ko me zan ɗauka me nauyi da shi nake ɗauka, ko daddanna waya zan yi, hannun dama finger dina na dama da su nake lallatsawa nake daddannawa. Saboda shi hannun dama na musamman ne. In zan ci abinci, zan ci abinci da shi. In kuma zan ɗebo ruwa, zan yi da shi. Ko da a ce zan ɗebo itace ne, to da hannun dama nake ɗauko wa. In kuma zan yi ma wani abun, duka da hannun dama nake, to, ka gani hannun dama yafi komai amfani. Shi ya sa nake yi da hannun dama. Hannun dama don na musamman ne saboda shi ya fi hannuna hagu albarka sosai hannun dama.

So nawa kake amfani da internet? Gaskiya internet ina amfani da shi fiye da yadda ake zato saboda farko ina tashi da asuba misalin ƙarfe biyar, bayan na je na yi sallah na dawo to ina zuwa zan buɗe data. Na buɗe internet ina naɗan yi bincike na shiga nan naɗan shiga su WhatsApp, na shiga Facebook sannan na gama dube dubena, sannan na fita. In na fita zan kashe internet din na kwanta bacci. Bacin na kwanta bacci ƙarfe goma na safe ina tashi ko tara da rabi zan ƙara buɗe internet dinnan na duba saƙunan da abokanai na suka turo mun da kuma ƴanuwana da group group wanda muke da shi. Masu matuƙar muhimmanci wanda muke ƙaruwa saboda rayuwa. Don gaskiya internet ina amfani da shi ba ma adadi. Zan yi da rana, zan yi da daddare, zan yi da yamma. Ko da yaushe ma always don ina yawan buɗe shi gaskiya. Dan ni ko da yaushe ina ma cikin shi.

Yaya wurin aikinku yake? Gaskiya gun aikin mu gune da ake samun kwanciyar hankali da farin ciki da nishaɗi. Saboda farkon inkaje gun aikin za ka tsaya ka nutsu, ka fahimci yaya kowa yake in kai sabon zuwa ne. In ka tsaya ka fahimci duka duk mutanen da suke ma'amalar rayuwarsu wancan kasan kowanne dai halinshi daban. Wancan halinshi daban a gun aikin ya cika faɗa, wancan ya cika tsangwama, wancan kuma ya cika fushi. To kaga zaka tsaya ka fahimci halin kowa. In ka tsaya ka fahimci halin kowa sai ka tsaya, sai ka tafi da kowa yanda halin yake. In wannan mai faɗa ne sai ka kiyaye abubuwan da yasa yake yin faɗa. Ka kiyaye su kak kai ƙoƙari ka dage ka ce sai ka yi. In kuma wancan mai, mai son faranfaran ne da mutane bai da matsala sr kaje a lokacin da shima yana son farin ciki, kuyi ma'amala, kuyi dariya, kuyi raha. Saboda gun aiki gaskiya daban daban ne. Wani kuma ɗan kuskure kaɗan za ka yi zai zage ka. To wannan mai kuskuren kar ka bari ka yi mai kuskure. Ka tsaya ka nutsu ka bi shi yanda yake so. Shi kuma wannan da yake da faranfaran da mutane yake so ka zo gunshi ko da yaushe kai ta zuwa gunshi. Kuna shan fira kuna nishaɗi kuna wannan to gun aikin mu haka yake. Kowa gaskiya rayuwarshi daban ce. Wani mai kaza, wani mai kaza, wani mai kaza. Wani mai faranfaran da mutane ba ruwan shi. Wani kuma ɗan kuskure za ka yi ya zage ka. Wani kuma shi nan kawai ko dai yaushe faɗa ne. To haka gun aiki yake.

Gaskiya a gaskiya ita shinkafa na fi sonta. Don gaskiya shinkafa ita nake ci. Don arana ma don hina ci ta. Ko ɗazun ma shinkafa na ci. Saboda ita shinkafa ta riga ta zama mana mai zance ne. Karfin jiki ake bayani saboda ita muke ta ci a ko da yaushe. Kaga za mu ci ta da safe, wani zai rana, wani da daddare, wani zuggum kuma da safe za mu ɗanci shayi, za mu sha shayi ko koko. Da rana kuma za a yi mana shinkafa. Don ko tuwo za a yi mana tuwon shinkafa ake mana. To ka gani kuwa shinkafa ita ce abin da ta fi mahimmanci. Don gaskiya mun fi cin shinkafa a kan tuwo. To ban san dai shi tuwon ba. Tuwon shi, tuwon shi kuma tuwon masara ba ciyake ba amma tuwon shinkafa. Gaskiya muna cin tuwon shinkafa miyar taushe, kuwa miyar kuɓewa har da ƙashi da tantakwashi duk ana sawa in sha Allah. In Allah ya kawo kuɗi.

Wanne kafofin watsa labarai kake amfani dasu? Gaskiya kafofin watsa labaran da nake da su suna da yawa. Saboda a intanet nake amfani da shi. Akwai Facebook, akwai Twitter, akwai WhatsApp. To akwai kuma intanet wanda za ni yi opera ne sacin. Shi Facebook a ciki yanzu ya zama kafofin watsa labarai na ɗaya a duniya. Saboda ko da yaushe abu na faruwa za ka an yi posting in sha Facebook an shiga ana watsa shi. Za ka ga mutane suna ta posting kaza ya faru, kaza yayi kazar, kaza, kaza, kaza. Za ka yi ta gani abin yabaka mamaki. To dalili da ya sa na ce gaskiya Facebook ya fi, na biyu kuma Twitter. Shi ma Twitter ana yawan watsa labarai saboda manya manyan ƙasashe za ka gansu a ciki. Akwai su shuwagabanni da yan jaridu, gidan TV na kaza da waye da waye. Duka akwai su a cikin Twitter. A Facebook din ma akwai su. Amma a Twitter an ɗan fi ƙarfi saboda har masu kuɗi su gwamnoni, ciyomomi har da su President duk zaka gansu a cikin Twitter. To waɗannan kafofin watsa labaran Facebook da Twitter su ne na fi amfani dasu. Wani zubin na haɗa da opera.

Yaya jadawalin aikinku yake? To yanda jadawalin aikin mu yake, shine za ka tashi ka shirya misalin ƙarfe goma haka. Dan ba da wuri mu muke zuwa ba wayansu aikin nasu suna zuwa su da wuri ne takwas, to mu ƙarfe goma ne. In ka je ƙarfe goma za ka shiga ofis sai ka dudduba abubuwan da ba ka ƙarasa ba na ayyuka. In kuma an kawo ma sababbi sai ka bincike sababbin sai ka dudduba, ka fara bincikawa ka gani. In ka gama bincika ka gani sai ka ɗau aikin wanda za ka fara yau. In akwai na jiya to za ka yi ƙoƙari ka fara shi yau saboda ka yi ƙoƙari ka gama. In kuma babu na jiya, yau ne aka kawo ayyukan za ka dudduba ka gama dudduba fayil fayil ɗin, sannan sai ka ɗauko na yau ɗin. Bayan ka ɗauko na yau ɗin, to sai ka yi amfani da shi ka ga yanda ya dace. In na ka zane ka yi ƙoƙari ka kammala shi. In ko bazai kammala yau ba kai abin da ya isa ya kaika, ka gama gobe ka ci gaba. In kuma ka gama yau to sai ka-- za ka iya ɗaukan wani. In kuma time ya ƙure an na tashi sai ka.

Eh, gaskiya kana musafaha da mutane. Eh, gaskiya ina yin musafaha da mutane sosai ma. Saboda ni mutum ne na mutane. Ina musu faran-faran kuma su ma suna mun faran-faran. Dan ni gaskiya bani ma da abokin gaba ko mai hassada a rayuwana. Dan ni in ma kana yin hassada da ni to ni ban ma sani ba. Amma dan yin musafaha da mutane gaskiya ina yi. Dan zan shiga cikin mutane, ayi nishaɗi, ayi farin ciki, ayi abubuwan da ya dace. Dan gaskiya mutane ba abun da zan ce musu. Dan gaskiya suna ƙaunana, ni ma ina ƙaunansu. Saboda abubuwan farin ciki da suke faruwa tsakanina da su shine. Dan ita musafaha tana da mahimmanci ma a cikin mutane. Indai ba ka yi za a ce wane ma bai kula mutane. Waƴansu ke nan wanda suka damu da kai, waƴanda kuma basu damu da kai ba za su ma yi banza da kai ne. Amma ita musafaha musamman ma tana da mahimmanci. Ko da ace a addinin musulunci namu. Za ka tsaya ka yi musafaha da kowa. Ku gaggaisa da hannu, ku gaisa, ku yi fira, ku yi mai to kowa ya zai ji daɗin rayuwa.

Eh kana fison bos ko taksi? To a gaskiya dukkansu dai abubuwan hawa ne. To ita bos gaskiya da farko zan fara da bos. Ita bos takura ake. In ka shiga bos zaka taa kuru ne saboda gaskiya ana takura a bos. Saboda kuma na biyu, ita bos bata gudu gaskiya. Dan yanzu zan zaka je gumi nisa, zaka je a awa biyu. Ma guɗa za ka je awa biyu. Ita bos za ta iya kai awa uku ko awa uku da rabi. To kagag ku bos bata da wannan. Dan gaskiya ni na fi son taksi. Ita ko taksi in ka hau ta, gunda za a je a awa biyu za ta iya zuwa a awa biyu. To kun ga taksi ta fi bos shiyasa na fi son taksi a ko da yaushe. Saboda zaka zauna na zuben ma mutum uku ake ɗiba a baya ɗaya a gaba. Ita taksi kenan. Saboda tana da banbanci da bos. Saboda su basa takura ba a takura mutane kuma ba kowa ake sauke wa ba a belok. Ki sai gunda kuka je. Ita ko bos ko ina za su iya tsayawa si ta sauke mutane suna ɗauka to kagag za ka karɓa tamu a lokaci. Shiyasa na fi son taksi.

Wane irin fim kake son kallo? To gaskiya fina-finan da nake son kallo akwai na yare na Hausa, akwai na America, akwai na India. Dan wa'annan guda ukun duka ina kallon su gaskiya. Saboda suna nishaɗanta, face na Hausa kun ga yare na ne. Shi fim din Hausa yana yawan nishaɗantar da ni. Wani kuma na dariya ne, barkwanci zai saka kaman gidan badamasi. Na barkwanci ne kaman shi kuma gidan sarauta duk bangaren Hausa fim ne. Shi kuma gidan sarauta yana nuna mana yanda rayuwa take tafiya ne. Irin darasi ne a cikin fim din. To kaman wannan na Hausa fim wa'innan su nake kallo. Shi kuma na American fim saboda ina jin Turanci. Shi ma ina tsaya na kalla fina-finan na tsaya ne understanding din irin what ɗin da ake faffada a ciki dan ina buƙatar su. Sai shi kuma na India shi ma yana da gaskiya fahimta saboda wani zubin ana translating a ƙasa. To shi ma ina kallo yana da wannan saboda majority na India wani na ƙauna ne dan sun iya soyayya. Suna nuna yanda ƙauna take. Shi yasa nake son.

Eh yaushe kake cin abincin rani? Eh to shi abincin rana na gaskiya, ta yanayin kari ne da safe. Wani zubin da safe ina tashi na karya ƙarfe goma. To wani zubin na karya ƙarfe goma na safe gaskiya abincin rana bana cin shi kamar yadda nake ci. Don wani zubin ina ci abincin rana, wani zubin ina ci ƙarfe ɗaya. To shi kuma ƙarfe ɗaya lokacin ina karya ƙarfe takwas ne na safe to zan ci abincin rana ƙarfe ɗaya ko ɗaya da rabi haka zan ci saboda yunwa ta fara kama ni. Amma in dai na karya ƙarfe goma to gaskiya abincin rana ina cin shi ne wani zubin ƙarfe huɗu ma sai na tashi, nayi baccin rana na tashi sannan zana yi la'asar. In nayi la'asar sannan sai na zo na zauna na ci abinci na, na ƙoshi. Har da pure water matana za ta kawo mun na sha. Bayan in na gama sha na ƙoshi, na ci na gode ma Allah to sannan sai na tashi. Da man bayan la'asar nake ci ƙarfe huɗu kenan abincin rana.

Kuna da fanka a rufin ɗakin ku? Eh gaskiya ban saya fanka ba a gaskiya. Saboda amma akwai ƙarfen fanka saboda gidan haya ne muka kama, na kama ma zan ce. To ga ƙarfen fanka a gun amma gaskiya ban saka fanka ba. Amma saboda ita fanka tana da amfani in sha Allahu ina sa ran kafin a fara shiga, a shiga zafi yanayi na zafi to zan yi ƙoƙari na samu na sa fanka a ɗakin saboda muringashen iska. Saboda in ba haka ba in ana zafi ga sauro ga wannan in dai ba fanka a ɗaki to gaskiya ana iya samun bacci ma bai yiwuwa. Amma in dai za ka sa fanka kana jin sanyi a ɗakin to gaskiya kai za ka ji daɗin ma ɗakin kuma za ka ringa jin daɗin wannan. Amma duk ɗakin da ba fanka gaskiya baya ma daɗi. Amma ni a ɗakina in Allah ya yadda zan sa fanka yanzun dai babu fanka a rufina.

Wane irin waya kake amfani da shi? A yanzu dai ina amfani da Android ne Hot 10i. To saboda ita Android in tana da-- a, Hot 40i. Ina amfani da Android ne Hot 40i. Saboda ita gaskiya tana da ƙarfin network kuma tana amfani shafshaf. Saboda kome za ka yi in za ka shiga intanet za ka ga shafshaf ta ma firrr ta shiga. To kaga kuwa Hot 40i ai ita ce wayar riƙewa. Saboda tana da inganci, tana da mahimmanci ga ƙarfin network, ga kira in ka yi da ita za ka ga kira shafshaf ya shiga. Imma kiran ka aka yi shafshaf za ka ga ya shigo. To kaga Hot 40i ita ce gaskiya tafi ma a ce kowa ya riƙe yana amfani da ita. Dan gaskiya ne ina jin daɗin waya na. Saboda ko da ace WhatsApp na ke yi Hot 40i tana ƙara min me zance ƙarfin gwiwa in yi WhatsApp. In tura message shafshaf za ka ga ya tafi. In na tashi kuma na shiga ma opera, shi ma za ka gani nan opera shafshaf na shiga nayi abubuwan da zan yi. Imma wannan zan yi kaman wani bidiyo haka shi ma za ka ga na shiga nan ma shafshaf na riga na yi.

Wani irin wasa ka fi so? A gaskiya ni dai na fi son wasan ƙwallon ƙafa, saboda shi ƙwallon ƙafa na daban ne gaskiya. Dan ko a rayuwa na ƙwallon ƙafa a wasa na fi son shi kuma ina bugawa. Dan ko da a makaranta da aka tambaye ni wane wasa na fi so ƙwallon ƙafa na sa. Saboda yana sa ni farin ciki da jin daɗi da nishaɗi. Saboda inda ma ya fi sa ni jin daɗi da nishaɗi ace mu zo wasan ƙwallon ƙafa ni ne zan ci ƙwallon. Kai gaskiya ina farin ciki sosai gaskiya. Saboda akwai wani wasa da muka buga ba zan manta ba. Aka bugo mun ƙwallon ni ne a taka tar da man nake bugawa. Ana bugo ƙwallon kawai defending suka zo he na zame na ba su su ka haɗe su biyu ƙwallon na bouncing na ɗau ƙafa na buge ta. Sai ƙwallon nan a zare golan ko ganin ta bai yi ba. To tun daga lokacin gaskiya ƙwallon ƙafa tana burge ni. Don wasan ƙwallon ƙafa shi ne ya fi burge ni a cikin.

Eh, yaya kake taimakama mutane? Gaskiya taimakon mutane ya kasu daban-daban ne, saboda ina taimakawa mutane ta hanya daban-daban. Dan yanzu za ka ko daɗewa ba ai ba. Akwai abokina tun jiya da daddara ma ya kira ni na taimaka mai. To, wai ban samu na taimaka mai ba jiya sai yau da rana ya zo ya same ni. Ya ce ga shi yana so abu ne a wayar shi Allah na taimaka mai nai ƙoƙari na haɗa mai su a san mai yiwuwa. To ina zuwa kawai ne ƙoƙari na haɗa mai ne mai komai da komai. Na taimaka mai gaskiya. Dan gaskiya ya ji daɗi sosai akan abun na. Eh, yaya kake taimakama mutane? Na zo gida. Akwai kuma wanda nake taimaka mai shi kuma da kuɗi haka. In bashi kuɗi ya ɗanyi wani abu. Akwai kuma wanda nake taimaka mai da yayi musu wani abun haka. Ya ce Allah taimaka min wannan kaimun aiki sai na yi. To ka ga taimakon ya kasu daban-daban. Dan taimakon ya rabu daban-daban.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Gaskiya abubuwa suna da yawa waɗanda su ne mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Abubuwan da suke cikin abokantaka suna da yawa. Na farko abokin ka ya rika girmama ka in ba ka nan ya rika ji ba ya jin daɗi. Na biyu akwai taimako. In ba ka da shi abokinka ya taimake ka, ya rika ba ka kuɗi ka na yin wani abun wanda yake ganin bai fi ƙarfin sa ba. Na uku akwai kuma ko da ace iyalan ka ba su da lafiya indai abokin ka na da ƙarfi zai iya taimakon ka sosai ka yi wani abin. Saboda gaskiya abu muhimmanci shi ne abokin ka ya rika taimaka ma a cikin rayuwar ka. Ya na ƙoƙari ya jan yo ka, yana ƙoƙarin jan yo ka, ka na samun waƴansu abubuwa na rayuwa masu daɗi wanda za ka rika jin daɗin su a cikin rayuwa.

Kana cijan farce kai? To ai ni cijan farce ma gani nake kaman mutum in yana cija zai iya cuta za ta iya kama shi. Saboda wani farcen nashi in ka duba za ka ga duk datti a ciki, datti ya taru. To kaga lokacin da ya cije farcen nan cuta za ta iya maƙalewa a haƙorin shi. Yana cin abinci to abincin kaga zai bi cikin cikin shi. In ya shiga cikin cikin shi to ta nan ka gani cuta za ta iya kama shi. In kuma cuta ta kama shi to kaga daga nan an samu matsala. Kaman ƙerin masu kanikanci, ƙirin na mota ko na mashin to kun ga man fetur yana ƙirin shiga ƙumbansu ƙasa ya shiga da wani datti. To in ya shiga wannan suka je suka ci abinci a haka cuta za ta iya kama su. Kaman masu kwashe bola wayan su basa saka hand glove kawai da hannu suke ɗiba to wani yana zuwa haka zai je ya ci abinci. Kuma in ya ci abinci a haka shi ma cuta za ta iya kama shi. To shi ma wannan ka gani cijan farce ya ba su matsala. Don gaskiya ni dai bana cijan farce.

A gaskiya shi goro tauna shi, eh, yana da daɗi wani zubin. Saboda shi tauna goro, wani zubin in ka tauna za ka ji ɗaci, ka ji bauri. To amma in dai ka saba taunawa za ka ji da banbanci. Kamar yanzu tsofaffi su sun riga sun saba tauna goro, irin wayanda suka tsufa ke nan mu saboda mu yara ne. A ko da yaushe idan basu ci goro ba za ka ji ba sa jin daɗi. Bini -bini za su ce "A siyo musu goro, a siyo musu goro, a siyo musu goro." To mu ko gaga mu da muke yara mu ba ruwan mu da goro ba ma ci muke ba, sai dai mun ga ana yi. Saboda ni dai gaskiya duk abin da na ga ana ci sai na ci na gani. Kamar shi goron ina ci inji me ake ji a ciki. Dan ina taunawa amma wani zubin sai na rufe ido saboda wani mai ɗaci ne, wani mai bauri ne duk a cikin goron. Dan ina tauna shi sosai ma in tauna shi inji yaya yake shi goro.

Eh, to gaskiya yanda nake magance damuwa aiki na daban ne. Saboda a ko da yaushe in ina aiki, in ina damuwa to zan iya barin aikin ne na ajiye shi kawai. Saboda a lokacin na ce zan yi, zan iya samun matsala. To zan ajiye aikin ne na bari shi sai zuwa anjima in bashi kaman one hour ko two hour. To a lokacin da na dawo aikin, to kaga lokacin damuwar ta riga ta wuce. Ba zan iya samun kuskure ba. To amma a lokacin kake cikin damuwa ka zo ka ce za ka yi aiki, to a gaskiya za ka tafi samun kuskure. Kana yi kana kuskure, kana yi kana kuskure. To kagan kana yin kuskure kuma za a iya koranka a gun aiki. To amma in dai ka bari ka kana damuwa ka ajiye shi ka bari anjima sai ka zo ka ci gaba. To anjima na yi kana zuwa kawai sai ka zo ka ci gaba. Kana ci gaba to za ka ga aikin ya tafi smooth ba wani matsala. Kaga damuwa ta riga ta kawoke.

Wane launi ka fi so ka ke finso? A gaskiya ni dai launin da nake so suna da ɗan yawa a gaskiya. Dan ka ga fari ma yana da kyau launin. Don gaskiya ina son shi. A da dai ba na so. Tunanin da na ke shi fari, abin da ya sa ba na son launin saboda yana yawan datti, yawan datti. Kana sa shi zai yi datti. To kaga launin wannan akwai matsala gaskiya. To amma kaga kamar green da red, don ina son red da green gaskiya. Don shi red yana da kyau sosai ga ash ma. Don gaskiya ina son ash. Don kuwa kaya na akwai ash. Na ɗinka kaya ash. Yadi ne mai kyau. In na sa ina samun farin ciki da natsuwa. Farin kaya ma shi ma haka. Don farin ƙyalle shi ne best choice ina. In na sa shi kamar ranar juma'a ina samun farin ciki da natsuwa da jin daɗi. Don wani zubin har da hula fara na ke sa wa, zaka ga na fita ina farin ciki.

Eh to gaskiya ina jin kukan zakara da safe saboda dalili shine gidan da nake ana kiwankaji kuma akwai zakaru akwai kaji. To wani zubin safe ana yi zakara zai yi kuka yayi yace kukuruku saboda da safiyar nan kana jin haka to lokacin, lokacin tashi yayi za ka tashi in baka yi sallah bakai. Dan yana ji safiya yayi zai fara cara. Dan gaskiya kukan zakara shi ma yake tayar da wayan su bacci amma ni ba shi yake tayar da ni ba gaskiya. Saboda kafin wani zubin ya kukan ina tashi. Dan wani zubin gajiya nake yi da bacci. Nai ta juya juya ina juya juya saboda na gaji. To lokacin da na gaji da bacci sai kawai na tashi. To bayan na tashi naje nai sallah na dawo wani zubin sai inji zakaran yana kuka yana kukuruku kukuruku. Wannan su ba su tashin ba sai su tashi a lokacin. Amma mu gaskiya muna tashi kafin lokacin.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani ma. Gaskiya wani zubin ina yi da shi don yana da daɗi in ka saka. Ba ruwan ka da wani hayaniya da ake da takurama da za a yi. Saboda kana sa kunnen wayan nan za ka samu farin ciki da nishaɗi da jin daɗi. Saboda shi kunnen wayan gaskiya na daban ne. Amma in ka ce ba za ka yi amfani da kunnen waya ba, mutane ma sun ishe ka za su yi ta faɗa suna hayaniya. Wancan na tsangwulan wancan, wancan na ihu, yaronbwancan na kaza ga ƙaran mota, ga ƙaran mashin. To amma in dai ba ka amfani da kunnen waya, za ka yi ta ganin hayaniya. Amma in ka na amfani da kunnen waya, ba ruwan ka su je can syuyi ta hayaniyan su, kai ba ji kai ke ba saboda ka riga ka sa kunnen waya. Saboda shi kunnen wayan gaskiya yana da muhimmanci sosai, sosai sosai. Saboda kana sawa abin da kai ke ji nan za ka gani, za ka ji kafin.

Wane irin miya kai ke fin so? Kaai gaskiya miyan da na ke so best day, gaskiya ina son miyar dage-dage ta ci nama. In miyar dage-dagen nan ta ji nama jan miya ke nan. Ta ji nama aka zuba mai ita a shinkafa wai yo Allah! Tana mun daɗi. Na biyu kuma ina son miyar kuɓewa saboda miyar kuɓewa busasssa tana yin daɗi sosai saboda in ka tashi kana cinta wai yo Allah! Ga tuwon shinkafan nan ya mulu-mulu, ga nama a cikin miya kaai. Dan miyar kuɓewa ita ce ta biyu tawa amma miyar dage-dage ta fi saboda in aka yi ta, ga nama zuku-zuku a ciki kaai kana ci kana santi. Ita ma kuɓewar haka inguncin tuwo ne kana yi kana santi kana hmm dadadi saboda gaskiya tana da daɗi sosai ma sosai sosai tana da daɗi.

Yau she kai ke farkawa kullum? Gaskiya ina farkawa ne da, da misalin ƙarfe biyar da minti talatin da biyar. To a lokacin da na farka zan tashi nayi alula, bayan nayi alula sai na zo na tafi sallah. A lokacin da naje, in naje nayi sallah, bayan nayi sallah zan sama in yi natsuwa, in yi addu'o'i, in roƙa Allah Allah ya biya mun buƙatuna na alkhairi masu yawa. Saboda shi tashi da wuri yana bada damar yin ibada da yin duk wuyan su abubuwan da za ka yi na rayuwa. To amma in dai ba ka tashi da wuri ba ka tashi a makare, to a lokacin gaskiya za ka ga ayyukan ma duk gasanan gasanan ne. Za ka ga ba ka samu natsuwa ba. Saboda za ka yi ayyukanni ba ma a natsaba da shirye shiryen da za ka yi, za ka kai su ba a natsaba. Shaf shaf ka yi wancan ka gama shi, aikin ma ka tashi wancan ka yi shi da sauri za ka yi kuma ba a dare za ka yi ba. Ba za ka yi shi cikin natsuwa ba. To amma a lokacin da ka tashi da wuri, ka tashi za ka yi komai naka cikin sauƙi da farin ciki da fahimta. Shiyasa na ke tashi da wuri misalin biyar da talatin da biyar in tashi in yi abubuwa na a natse da farin ciki.

Eh to shi buri a aiki ya kasu gaskiya daban-daban ne, saboda shi buri a aiki ya rabu gida daban -daban. Wani yana so ya zama manaja, wani yana so ya zama shugaban banki, to kowa dai da nasa. Ni gaskiya burina a aiki ina so ne in cimma manufata saboda kowa yana da manufarsa ta aiki. Kuma ba kowa ba ne yake faɗin manufar tasa na aiki gaskiya, don ɓoyewa ake yi. Kowa ba zai fito ya ce ya faɗa sirrinshi ba. Don gaskiya ni sirrina na aiki na daban ne ba kuma wai zan fito in ce na faɗa ba ne a gaskiya don ina ɓoyewa ne. A lokacin da burina na aiki ya zo to na riga na ci shi to zan iya zuwa na faɗi manufarsa. Amma dai a yanzu gaskiya kana faɗa ka ba wani kamar satar amsa ne. Saboda kowa yana da burinsa a rayuwa wancan yace zai yi kaza, wancan yace zai yi kaza, wancan yace zai yi kaza. To ni gaskiya ɓoye nawa nake burin sa. Bana so ma kowa ya sani. Sai lokacin da idan na ci burin to ka ga kowa zai ga, ee wannan dama abin da yake so ya ci kenan? Ee, ee to ka ga wannan ka riga ka sani. Ba dama na ɓoye ma amma yanzu na fito na faɗa ma gaskiya ba zan faɗa wa kowa ba ɓoyewa nake. Don buri a aiki yana da mahimmanci shi gaskiya.

Wane irin nama kake finso? A gaskiya naman da na fi so suna da ɗan yawa. Don gaskiya akwai naman kaza, akwai naman saniya, akwai kuma na rago ma. To, ƙaga wayan nanan naman daban-daban ne. Don shi naman kaza yana da daɗi. Aka soya shi, za ka ji yana ƙanshi. Gashi kana sashi a wuri, za ka ji ya bada cikus ka ci shi. To, gaskiya naman Kazan nan mai daɗi ne sosai. Gaskiya. Shi kuma na saniya na daban ne. Saboda shi naman saniya za ka samu ana cin shi. An sa naman saniyan za ka samu an soya ma shi ko an yi ma farfesun ƙafafuwan ko kan. Wayyo Allah! Ƙanshi zai buɗe ka a gida. Sannan shi naman rago kamar da sallah ke nan babba ana yanka shi, shi ma ana ci. Za ka ji ƙanshi da daɗi, ya ɗuma gida da komai. To, gaskiya shi ma ina son naman saniya amma na farko gaskiya na fi son na kaza. Na biyu ina son na saniya. Na uku ina son na rago. Saboda dukansu guda ukun suna cikin raina kuma ina yawanci gaskiya, don ina yawanci ya da kuɗina wani zubin na ci na kaza, wani zubin na ci na saniya, wani zubin na ci na rago.

Kai kana son cin abinci a titi? A gaskiya ina da aure. Cin abinci a titi babu daɗi gaskiya ba ɗabi'a amma mutum na gari ba ne. Saboda shi cin abinci a titi wani gani yake kamar mutum bai da aure goro ne. Kaman mutumin da yake kusa da gidake na. In kuma a kasuwa ne, ya zama dole ne a ci. Ya zama dole a ci. To kaga wannan dole za a ci shi amma in ba wa haka ba gaskiya bai zama dole ba. Amma cin abinci a titi ba ɗabi'a amma mutumin kirki ba ne ma wayinsa suke gani gaskiya. Amma cin abinci a titi wayansu kuma gani suke so yana burge su. A gaskiya ni dai ba zan iya cin abinci a titi ba gaskiya. Dan na fi so ne ko da a ci zan ci abinci a titi sai ya zama mun dole ba yadda zan yi yunwa tace, tace, tace. To wannan zan iya zuwa na siya abincin a titi, na zauna, na zauna na ci, na ƙoshi. To kaga wannan bayan da zan yi ne. Amma in dai da yadda zan yi gwara na zo gida a zuba mun abinci na, na ci, na ƙoshi nayi farin ciki na naɗa. Amma in fita titi in je ina cin abinci gaskiya in ba ya zama dole ba bazan iya ba a gaskiya. Dan bazan iya ci ba. Amma in ya zama dole ba yadda zan yi. Ba yadda zan yi sosai. To wannan zan iya ci gaskiya.

So nawa kake goga haƙora? Eh to gaskiya goga hakora goge haƙorana da nake yi ina yi ne da safe. Saboda wani zubin in na tashi daga bacci, zan zo in ce ma mata na ta ɗauko mini brush da makilin. To sai na zo na ɗiba ruwa, bayan na ɗiba ruwa, sannan sai na shiga toilet bayi sai na kun-- sai na fara wanke bakin da brush ina. To amma waɗansu su kuma suna yi ne da asuba suke goge bakinsu. Wa'yansu kuma sau biyu suke goge baki. Suna yi da safe, suna yi da daddare in za su kwanta bacci. Amma ni gaskiya ina goge bakina ne da safe. Misalin kamar ƙarfe goma haka. To lokacin ne nake samu na goge haƙora na ƙarfe goma na safe kafin na karya, kafin na ci abincin safe, na ci breakfast ina ke nan. To a lokacin nake samu sai na goge haƙora na. Saboda in na ce ba a lokacin zan goge haƙora ba to akwai matsala. Wani zubin kuma before na goge haƙorin ina ɗan yin wani aiki a waya sai na bari sai na gama aikin sai na zo na goge. Didde misali, don wani zubin ina tashi tare da rabi ne. To in na tashi tara da rabi zan bari in ɗan yi aikin kafin goma sai na zo na goge haƙora. To a lokacin da na goge haƙoran to shi ke nan sai na zo na ci abinci.

Kana fi son hawan matakala ko lifta? A gaskiya lifta ta fi sauƙi, saboda shi matakala gaskiya da wahala. A lokacin da mutum ya hau matakala, yana tafiya zai ta haki, yana numfashi, ga gajiya, ga ƙafanshi zai ji ƙafanshi ta gaji. Ya rasa yadda zai kamar ma wanda bai taɓa hawa matakala ba gaskiya. Saboda in ya hau zai ji ƙafanshi ta gaji, ciwo ma take yi in ya dakara. Saboda wani matakalan gaskiya zaka iya zuwa ka ga hawa goma ne a gidan, wani hawa bakwai. To ka ga wannan wanda bai saba ba in ya hau kuma hawa na ƙarshe zai je, to ka ga zai yi wahala. Amma ita lifta kana hawa lifta kana danna zai buɗe. Bayan ya buɗe za ka shiga ciki. Bayan ka shiga ciki, kana shiga cikin lifta in shi ke nan sai ka yi ƙoƙari ka wanna a kai. Don gaskiya ita lifta yan.

Menene abincin da kake ci da safiya? A gaskiya abincin da nake ci da safiya, wani zubin ina shayin, don abincin sun rabu kala biyu ne gaskiya. Don gaskiya akwai, akwai shayi da safe da biredi ina sha. Wani zubin kuma ina cin shinkafa da taliya da safe. Wani zubin kuma ina shan koko. Don gaskiya abincin sun rabu daban daban ne saboda amma abu mai ɗumi ya fi daɗi gaskiya kamar ruwan shayi ko ruwan shayi ko ruwan koko. Gaskiya shi yana buɗe ciki ne sosai. In kana cin shi za ka ga ka sami natsuwa sosai a ciki gaskiya. Don gaskiya duka ina mu'amala da shi. Don shi ne best abinci na wanda nake yi. Wannan in da safe shayi kenan na biyu kuma koko. In ka ga ba yanda zan yi ne nake cin shinkafa.

Eh to gaskiya na fi son zaƙi gaskiya akan gishiri. Saboda in zan sha shayi ina yawan shan siga. Gaskiya zan zuba siga sosai a cikin shayin nan, na sha shi fiye da yadda nake wannan a kai. Shima in zan sha koko gaskiya ina zuba siga sosai a ciki. Indai zan sha koko zan sa siga, ga kunun aya ma shima. Wani zubin in aka haɗa kunun aya aka haɗa komai da komai na jikin shi to shima gaskiya ina sa siga a ciki ga kuma zoɓo. Kai gwanin daɗi fa kenan gaskiya. Dan zoɓo yana da daɗi saboda in aka tashi hadashi sai sun dafa shi. Aka dafa za zu a sa sinadarai daban daban, daban daban. Sannan a zo a zuba siga a juya yayi zaƙi a zo kai gashi in ka sha ga tasting ga komai. Dan gaskiya ina son zoɓo sosai sosai gaskiya.

Me kake yi a lokacin da ake jin damuwa? A gaskiya, in ina cikin damuwa, akwai abubuwa daban-daban da nake yi. Kama yanzu ina cikin damuwa, kama in ɓata min rake nan, kaga mutum zai shiga damuwa. To in na shiga damuwa, wani zubin zan yi shiru. Inta jin maganganun mutane daban-daban suna yi, to shima zan ɗau da rasi a ciki. Wani zubin kuma zan tashi na yi ibada, na yi sallah ke nan, raka'a biyu saboda na samu natsuwa da jin daɗi na rayuwa na. Wani kuma zubin zan fata in bar gida in a gida ne na samu damuwa, zan fata in tafi waje. In na je can waje zan haɗu da abokanai na saboda na samu su ɗauke min kewa saboda na fita damuwa. In kuma daga waje na samu damuwa, ina zuwa gida ne na haɗu da matana, me ta fira masu daɗi daban-daban, daban-daban saboda damuwar ta kauce mun. Don akwai wasu labari wanda matana in tana bani masu daɗi wa'inda su na daban ne a rayuwa. To ina cikin jin su ina ji ina jin labarin ina ji ina ji. To a lokacin ne zan ga damuwar gaba ɗaya ma na manta ta gaskiya saboda ina samun natsuwa da farin ciki da kuma jin daɗi. To ka ga damuwar dole zan manta da ita.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Eh to, in na tashi ina kammala aiki ina binshi ne a hankali akan lokaci saboda zan ta sauri ne akan aikin. Zanyi sauri saboda in an bani kamar minti awa ɗaya aka ce ana son aikin na, to zanyi ƙoƙari naga kafin awa ɗayan nayi kokari na, na gama aikin. To zan tafi aikin ne da sauri, da sauri ina duba lokaci saboda in dai ina aiki ina duba lokaci to aikin zai ringa ɗan mun sauri amma in ina aiki ba na duba lokaci to gaskiya zan iya ƙin kammalawa akan lokaci amma saboda akan lokaci ake so a kammala. To zan ringa bin aikin ne daki, daki, daki, daki ina binshi a hankali, a hankali, a hankali, a hankali saboda inayi kuma ina duba time in a hankalin ma saboda in nace nayi sauri zan iya zuwa saboda ance akan lokaci zan iya zuwa nai wrong. To amma in ina bi a hankali, a hankali kuma ina kallo to zan iya gani na gama shi akan lokaci in sha Allahu.

Yaya kake kula da gashin ku? Eh to gaskiya shi gashi abin ado ne ga ɗa namiji. Kuma kula da shi tsabta ce mai kyau gaskiya. Duk wanda bai kula da shi to bai san me tsabta ba. Da farko dai in na tashi kula da gashina, in naje wanka zan wanke kai na in wanke shi saboda in wanke gashin, na wanke gashin, na wanke shi. Na sa mai sabulu, na wanke, na gama. To bayan na fito wanka kuma zan zo ɗaki, na sama mai na sa a gashin, na gama sawa a gashin. Zan zo madubi ina kallon gashin in ɗau kum, ringa taje shi. Ina taje wa ina ganin shi, ina gani yayi. In na zo ina taje wa na gama, na ga man ma da na sa bai fito ba sosai. Kuma na ɗau kum ina taje wa to zan ringa dubawa dai ta madubi ingani yayi kyau. In bai yi kyau ba gashin sai na ƙara gyara shi, na gyara shi sosai yadda ko da fita nayi gashin nawa zai ringa ba mutane sha'awa. Za a gama mutane na tambaya "wai yaya me kake sama gashin ka ne haka yake sheki sosai yake wannan?" To ka ga wannan tsabta ce sosai wanda zaka ringa yi akan gashin ka. Saboda in dai ba ka tsabta a gashin ka, mutane ma ba za su ringa sha'awan gashin naka ba. To gaskiya ni ina zama ne na gyara shi sosai saboda in na gyara shi sosai to nan ne zaka ga mutane suna buƙatar gashin nawa kuma suna ta so su ma su koikoyi ƙirin yanda nake ma gashin nawa su ma su ce za su yi ma gashin su. To wannan shi ne yadda hanyoyin da nake bi nake kula da shi gashin nawa. Saboda in ban bi wannan hanyoyin ba to gaskiya ban san wani hanya ba ne. Amma wannan hanyar da nake bi nake gyara gashina ita ce hanya mai kyau wadda kowa ya bi ta zai samu sauƙin gyaran gashi.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To gaskiya lokacin da ruwa yake zuwa akwai abubuwa daban daban da mutum yake. Lokacin da ruwa yake zuwa, abubuwan da nake yi ina ƙoƙari ne na samu roba sannan na je na ɗebo ruwa saboda ruwa shine mahaɗar rayuwa. Dan gaskiya in ba ruwa mutum ba zai iya samun karsashi ba da wani ƙarfi a jikin shi. To a lokacin gaskiya ruwa da yake zuwa zan ɗau bokiti na je na ringa ɗebo ruwa. Wani zubin ma bokitin biyu ne. Zan ɗebo in na ɗebo ruwan zan zo na zuba a gida. Bayan nan na je na ƙara ɗebowa ruwan don sai na ga ko ina na gama cika inda muke zuba ruwa. To in na gama cika ko ina da ko ina to sannan na riga na gama aikina da ruwa. In a famfo nake ɗiba zan iya kashewa. In kuma ruwan sama ne tanan yake zuwa to shi kuma zan bar shi haka.

Rubutunka yana da kyau. Eh gaskiya rubutuna yana da kyau fiye da yadda ake zato. Saboda a lokacin da nake yin rubutu ina tsayuwa ne na natsu. Da farko yadda nake yin rubutu mai kyau zan samu biro ko fensir. In fensir ne zan feƙe shi. Na samu reza ko shafina na fiffike fensir in to zan zo na fara rubutun a littafi da fensir ke nan. In na ga na yi na fensir kama in zan yi drawing da fensir nake yi. In kuma rubutu zan yi mai kyau shi kuma zan yi ne da biro to ina fara da biron zan ringa tafiya. Da kaɗan, kaɗan, kaɗan ba wai sauri ba. Akwai kuma irin wanda irin kaman kana babban guwa haka to dole he ka ringa sauri in kana yin dictation. To in kuma kana saurin duk da ha ka dai akwai wanda rubutun rubutuna yana yin kyau didda haka gaskiya. Saboda ba wai saurin ba diddai ina yi in rubutun za ka ga yana yana yin kyau sosai. Kowa kuma yana iya ganewa kuma kowa yana iya karanta. To kaga rubutuna mai kyau ne.

Yaushe kake kwana kullum? Ai, lokacin da nake kwana, ina kwana ne da daddare misalin ƙarfe ɗaya na dare. Saboda wani zubin kamar misalin goma ko sha ɗaya ina kallo ne a waya ko na shiga internet na yi ta abubuwa na daban daban kafin lokacin kwana na yayi. To lokacin kwana na shine ƙarfe ɗaya. Dan ina zaune har sha biyu tayi tai komai ta wuce, to ɗayan nayi lokacin kwana na ya fara shiga. In naga abun da nake yi ban gama ba, to zan ɗan tsaya he na gama shi na ƙarasa. To ina ganin na ƙarasa, to lokacin zan yi ƙoƙari na zo na ga na kwana, na kwana. In kuma na gaba wannan, amma dai kamar dai ƙarfe ɗaya ne gaskiya kullum nake kwana. Shine maganan gaskiya. A kullum ƙarfe ɗaya nake kwana bana ƙarawa bana rage.

Wane lokaci na shekara kake finsu? To a maganar zahiri ta gaskiya ina son wuri da yawa. Kamin yanzu ace wane lokaci nake finsu na shekara? Kun ga kamar Ramadan. Gaskiya na fi son Ramadan a rayuwata. Dan a lokacin in dai da ace ina da arziki to gaskiya ina ringa hutawa. Da Ramadan ba inda zan ringa zuwa. Saboda a kowane lokaci na shekara na fi son Ramadan. Da Ramadan dalili shine zaka huta a gida lokacin ibada yayi, in lokacin ibada yayi sai ka zo ka yi ibada. Hankalin ka a kwance ka tsaya istigifari dasu hailala. Dukdai zunubanka da kake da shi ka yi kokari cikin azumi ka samu a ci ka riga ka yi addu'o'i da komai ka korewa wannan zunuban. To kokai gaskiya zaka samu dalili. Don gaskiya na fi son lokacin azumi, lokacin azumi na fi so a shekara.

Gaskiya ni dai nafi son shayi saboda shi shayi yana da farko. In ka zo haɗa shayi, zaka sama Lipton da ruwa. In ka sa ruwan a wuta, sai ka saka Lipton ɗin. Kana saka Lipton ɗin. Bayan ka sa Lipton ɗin, sannan zaka zo ka nema ma, in ka sa Lipton ɗin shayin zai tafasu. Bayan ya tausa a ruwa, zaka zo ka samo kofi ka zuba shi. Wani zubin ka samo kofin roba ko na gilas. To in ka zuba shi, sannan ka ɗebo suga ka zuba, ka juya, ka nemo cokali ka juya. Bayan ka zuba, ka nemo madara ta gwangwani ko ta sachet amma ta gwangwani gaskiya ta fi daɗi. Sannan ka ɗauko ka zuba madarar gwangwanin nan. Bayan ka zuba, zaka juya ta. Kana juya kaga eh ka ɗanɗana ka ji ya yi? Eh, yayi. To bayan yayi zaka nemo biredi. In ka nemo biredi, wayyo daɗi. Sannan ka ɗau biredin nan, kana gutsuran biredi kana ɗaukan shayi da kofin hagu da hannun hagun ka kana sha. To kaga wannan da zaka ringa sha in. To zaka ringa jin daɗi sosai gaskiya dan shayi yafi kofi daɗi.

A lokacin da na kamu da mura magani zan nema. Ina nemo magani, zan zo na nemo ruwa. In na nemo ruwa, bayan na nemo ruwa zan zo sannan na buɗe maganin. In na buɗe maganin, sannan sai na sha. In na sa maganin, sai na ruwan da na nemo sai na sha a ciki. Bayan na sha maganin mura, sannan za ni na nema inda nake bacci. Saboda idan na sha maganin mura ban samu na kwanta ba. To zai iya bugar da ni, zai jiri, zai iya ɗiba na da layi ka ƙila ma na iya samu na faɗa wurin. To ina shan maganin muran nan zan lallaɓa na gazo gida. Ina zuwa gida zan samu na shigo ɗakina da nake bacci. Sannan na cire kayana, na cire riga, na cire dogon wando dama akwai gajeren wando a jikina sai na hau kan gado. Sannan na ɗau blanketi na sai na lulluɓe shi kenan sai na yi bacci.

Gaskiya ba na rera waƙa a lokacin wanka saboda ina tsoro. Saboda shi lokacin wanka ana so mutum ma ka natsine ba waika ringa waƙa a ciki ba. Don a lokacin da na zo wanka, na ɗebo ruwa, ina ɗebo ruwa zan samu na shiga bayi. In na shiga bayi sannan na nema soso da sabulu, duka suna hannu hagu na can kuma ga ruwa. To ga kofi kuma na watsar ruwa. Sannan na ɗiba kofin, na fara watsawa a kaina. Na watsa a kaina sannan na nemo soso. Na sa sabulu na ɗan goggoga a soson bayan na sa sannan na zo na sa sabulu a kaina na dirza. Bayan na dirza wannan shi soson sannan na fara wanke fuska na da shi sannan na zo ha kai. Gaba ɗaya da kai da fuska zan wanke gaba ɗaya da wannan soson. Bayan na gama har da kunne zan sa soson a ciki na ɗauraye sannan na zo na zuba ruwa. Bayan na zuba ruwa sannan na ɗaga soson gaba ɗaya na wanke jikina daga ƙasa har sama. Na wanke hannun dama daga farko dai wuya. Ina wanke wuya zan zo ƙirji, daga ƙirji na zo hannaye. Daga hannaye na ma na gama hannaye na tafa ƙasa zuwa ƙafa. Na ma na wur wanke su bayan na gama wanke ƙafa zan ɗauko dutsen goge ƙafa. Sannan shi ma dutsen goge ƙafa na sa sabulu a ƙafa na sannan na diddirza da dutsen saboda akwai kaushi kaushi a lokacin in za ka yi wanka in ba ka sa dutse ka dirza ba to dattin ma zai iya maƙaryewa a ƙasan ƙafarka da kuma diddigenka. To amma in dai ka samu wannan ka saka da dutsen ka diddirza kai komai to dattin zai fita gaskiya.

Gaskiya ina so ɗakina yayi haske sosai ma, saboda haske a ɗaki yana ƙara wa ɗaki kyau. Saboda a lokacin akwai haske in zakayi abubuwa da yawa, zaka iya ɗauko Kur'ani kayi karatu a natse ko ka zo ka ɗauko biro da littafi kaɗan yi nazari nauyin su abubuwa na rayuwan ka. Ka zauna ka ringa rubuta su a jiki, daka ɗan-kaɗan ka nayi ka nayi ka na rubuta su. Nan in ka gama zaka iya ɗaukan wa'inc su littafai ka karanta su ma. Nan zaka ƙaru kuma kaga inda haske ko me ka ajiye a ɗakin zaka iya ganin shi a ko ina. In ka ajiye shi a can zaka iya gani, in ka ajiye a can za ka gani. To amma ɗaki ba haske kaga mutum ba zai gani ba. To shi yasa nake bala'in san haske gaskiya. Don ina buƙatar haske sosai don ko bacci zanyi wani zubin ina son haske ya haska ni sosai ma.

Eh unguwarmu akwai security gaskiya sosai saboda ko da yaushe za ka ga security suna yawo. Kaman police haka da sojoji wani zuben police za su zo da daddare su ringa duddubawa su ga in akwai masu laifi za su iya kama su, su je su gurfanar da su. Wani zuben kuma za su iya zuwa da rana, da rana tsaka haka saboda su ringa dai irin duddubawa irin masu kayan laifi ko masu laifi haka a unguwar namu. Suna bibbincikawa lungu da saƙo saboda kiyaye tsaron lafiyarmu da mu da iyalarmu da kuma yaranmu. Dan gaskiya security suna bamu gudummawa sosai fiye da yadda muke zato. Saboda gudummawar da suke bamu na wannan zuwan da suke, shine gaskiya unguwar tamu take cikin safety take cikin ba wani problem haka ko hayaniya ko wani tashin hankali. Saboda yawan zuwan security za su zo da daddare a unguwar tamu su zo da rana kuma wani zuben ma har da safe suna ɗan ɓullo wa. To kwaga wannan babban wannan daɗi ne a unguwar tamu. Babban farin ciki ne, abin farin ciki da abin nishaɗi saboda yanayin da security suke ba mu gudummawa a ita unguwar tamu.

Eh ina kallon madubi gaskiya kaman sau uku ma a rana. Dan da safe ina tashi, in na tashi zan ɗan duba in ga yanda fuskata take da gashina. Saboda kar na fita mutane suga yaya gashina yake da fuskata. To in na kalla madubi na zan ga yaya nake. Na ɗan yi kyau ko kuma na ɗan hargitse. To in na ɗan hargitse zan tsaya na ɗan gyara kaina. In kuma da rana ne na dawo zan iya yin wanka. In nayi wanka na gama komai zan fito na zo na shirya, to zan kalla madubi in ga dressing ɗin da nake shiryawan da nake yi yayi kyau ko bai yi ba. Saboda gaskiya madubi yana da amfani saboda mutum zai duba kan shi, ya ga irin wankan da yayi yayi ko bai yi ba saboda karka zo baka kalla madubi ka duba kanka baka fita cikin mutane, mutane suyi ta ma dariya suna wannan a kai. To amma dai in ka duba madubi kaga yadda komai naka yake a madubi to gaskiya zaka ji daɗi sosai. Zaka ga eh kayi kyau wannan wankan yayi gaskiya ba inda da ba zaka iya zuwa ba. Ko ganin shugaban ƙasa zaka iya zuwa da wannan wanka. To kaga a nan gun duba madubin da nayi da wannan da rana da kuma safe yayi. Sai shi kuma na dare. Wani zubin in zan kwanta haka zan ɗan dadduba in ga idona ko akwai eh, wani abu haka wanda zan gyara.

Eh muna biyan wutan lantarki a wata muna biyan dubu uku ne. Don suna kawo mana bil in wutan lantarkin kaman ana wata-wata. To wani zubin kafin watan ya ƙare za su yi ƙoƙari su kawo mana bill kaman ana so ra sati uku mun ci sati uku na wata. To lokacin za su zo su kawo mana bill din kuɗin biyan kuɗin wutan wata saboda dubu uku nake biya na wutan lantarkin. To a lokacin da suka kawo bil in na duba to kafin sati mai zuwa su zo su ansa, zan yi ƙoƙari na adana kuɗin nasu. Na adana ta a lalita, na ce ma matana ga kuɗi na ajiye a gukaza. In nefa sun bullo to a ɗau kuɗin nan a basu. To wani zubin suka zo an san kuɗin wutan suna zuwa ne da bil da, da tsani. In baka biya ba sai a yanke ma wuta, to ni saboda ina biyan dubu uku in suka zo, za su zo su yi sallama suke sallama matana za ta fita ta ɗau bil din wan da suka ba ta da kuɗin ta haɗa musu. In ta haɗa ta basu su kuma za su haɗa su tafi da shi. Bayan sun tafi da shi za su je can ofis su yi mana signing, su yi stam, su shigar da rekod in na biya cikin rekod in biyan kuɗin wuta gaba ɗaya na can ofis in nasu. To bayan sun shigar da rekod in gaba ɗaya to shi ne za a duba, a gani sai a yi min stam a bil in na sai a dawo min da bil in wanda na biya na watan to haka muke.

Ina tafiya da sauri sosai ma, saboda shi tafiya da sauri shi yake sa mutum yayi ƙoƙari ya kammala uzurin shi da yake yi. Saboda in kana da uzuri da yawa, suna da yawa to za kayi ƙoƙari ka ringa tafiya da sauri, kayi sauri saboda saurin shine zai taimake ka, ka gama abubuwan da za ka yi a rana. Yanzu misali ace za ni yi kasuwa kuma na je kasuwa na dawo zan zo nayi ɗinki kuma da yamma za ni kwallo. To kaga in zan tafi kasuwa, in zanaje na je na hau mota dole zan ringa sauri, sauri, sauri, sauri to ina zuwa na hau motan shi ma na shiga kasuwa dole zan ringa yin sauri. Ina sauri saboda na je shagon na dawo. To bayan in na dawo shi ma da saurin zan ringa yin ƙoƙari. Ina yin sauri na dawo. Na zo na samu mota, ita ma mota ta ɗauko ni sai ta zo ta ajiye ni a kan Abuja Junction. Tana ajiye ni a kan Abuja Bus Stop. Sannan zan yo sauri shi ma in ta sauri zuwa in zo gida na ajiye wannan kayan. Na fara yankawa ina ɗinka. To bayan na gama ɗinka kayan nan da wurwuri shi ma nayi ƙoƙari na kammala. To kafin yamma ta yi shi ma zan yi sauri na kammala kayan ina gama zan haɗa na ɗauko takalman ƙwallo na shi ma nayi sauri na je na buga ƙwallo. To kaga sauri, na fi son ina yi da sauri da yawa.

Ina sauraron rediyo gaskiya sosai ma, saboda ina jin abubuwa masu mahimmanci a rediyo. Wani zubin da safe ina tashi zan kunna rediyo. Misalin karfe bakwai akwai labarai da ake yi, labarai masu mahimmanci kamar misali labarin labaran duniya to a rediyo ake yin su. Za ka tsaya ka ji labaran duniya ya ake labaran duniya. To nan ka na tsaye za ka ringa jin labaran duniya. Ana faɗa anyi kaza anyi kaza. Za ka ji shugaban ƙasarku ya yi kaza, ya yi kaza da sauransu dai a rediyo. To bayan nan ka gama jin labaran rediyo kamar misalin karfe takwas zuwa tara za ka iya sawa ka nemo wani channel in wanda ake yin gariyawa shima za ka iya jin wa'insu irin shirye-shirye da ake gudanarwa a rediyo. Bayan nan zuwa kamar misalin karfe goma akwai wasu shirye-shirye da suke masu mahimmanci kaman irin su labarai na ƙwallo haka za su fara yi. To shi ma wannan labarin yana da daɗi sosai shi ya sa nake yawan son jin rediyo. Bayan nan misalin in rana ta yi, nan ma za su sa kamar tambaya mabuɗin ilimi a rediyo. To nan ma ina tsayawa ina sauraron tambaya mabuɗin iliman. Saboda ina ƙaruwa sosai shi ya sa nake son rediyo. Saboda shi rediyo ba wai wannan za caji za ka yi ba. Ba ruwan ka da wani caji. Kowai batir za ka siya ka saka a rediyon. Kana sakawa a rediyon to kawai za ka yi ta ji. In ka ga rediyon nan ta tsaya to gaskiya batirin ne babu-- sai dai batirin ne ya lalace. To ka ga za ka yi ƙoƙari ka samu ka siya wani batirin. To gaskiya rediyo ne da ina sauraron rediyo fiye da yadda nake zato wurin masu da yawa a rana.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Gaskiya ina tafiya ne da sauri, saboda in ba na sauri in za ni wurare, ba zan iya ci ma abubuwan da nake so na ci ba a tafiyan na. To saurin da nake yi, a tafiyan yadda za ni wurare, zan ringa sauri ne. Kaman misali, ina so za niyi makaranta da safe kuma gashi na yi latti. To ka ga dole wuraren makarantan na sai na yi sauri. Bayan na dawo makaranta akwai wurin da za ni, za ni gidan en uwan mu wurare, za ni kuma wani ziyara gun abokina. To, ka ga wuraren nan dole sai na bi da su da sauri, saboda saurin shine zai sa na je wuraren. Amma in na ce zan yi tafiya, zuwa wuraren to gaskiya ba zan wannan ba. Saboda wani zubin a mota nake zuba, wani zubin kuma a keke, wani zubin kuma da ƙafata nake tafiya, shi zuwa wuraren. In ba haka ne ba, ba zan iya morewa ba gaskiya.

Eh zan iya gabatar da rahoto saboda in na samu rahoto zan zo na gabatar da shi kamar yadda na same shi. Zan bi shi daki- daki saboda in na je na nemo rahoton zan nemo shi ne a yadda in na zo gabatar da shi ba zai taɓa ba ni wahala ba. Saboda in na ce zan, ban nemo shi a haka ba to gaskiya zai iya bani wahala to amma in na zo na nemo shi a sauƙi zan zo na gabatar da shi daki daki ina bin shi ba wai da sauri ba. Ga yadda wannan abin yake, ga yadda za a yi wannan, ga yadda wannan yake, ga yadda wancan yake. To saboda in na baka ka ga rahotona ya gabatu da a hankali cikin sauƙi yanda gaba ɗayan mutanen da suke so na gabatar musu da rahoton nawa za su ga gaskiya. Na iya gabatar da rahoto kuma na bi da shi cikin sauƙi yanda kowa zai fahimci rahoton nawa ba sai ya bashi wahala ba.

Gaskiya ina kulle ƙofa kullum. Dalili na da yasa nake kulle ƙofa kullum sune kamar haka. Saboda in dai ka bar ƙofa buɗe, akwai criminal ɓarayyi kenan za su iya shigoma ciki. Kuma in suka shigo, kaka za su kwashe ma wayoyi da cajoji. Kuma dama ita waya da ita ce muke yawan yin amfani a wayan su abubuwa namu da muke gabatarwa. To kaga in aka ɗauke ma waya da caja. To kaga bayan da za a yi ƙaringa sa da zumunta. To shi yasa nake kulle ƙofa kullum. Don ko da yaushe zan yi ƙoƙari in na zo kullewa na sa sakata, na sa jam lock in ma da wani ma kwaɗo na buga duka na kulle saboda kiyaye tsaro. In baka yi haka ba to kaga gaskiya akwai problem sosai. Saboda za ka rasa wayan su abubuwa naka masu mahimmanci wa inda ka ajiye a gida kake amfani da su. To amma in dan ka kulle ƙofar ka, in Allah yadda kullum kana kulle ƙofar ka babu wani abu wanda zai zo ya baka problem gaskiya. Dan za ka ga ka kulle ƙofa normal, safiya ta yi nan ma haka to kaga ba matsala in sha Allah.

Eh, ina samun horo a wurin aiki sosai ma. Saboda kafin, a gun aikin in aka zo za a bamu aiki, to za a horar da mu ne, ace mu zauna. A zaunaz in zauna a nan gaba ɗaya ana nuna min yanda aikin yake, ga yanda zaka yi kaza, kaza, kaza, kaza, yanda zaka bi shi, ga yanda zaka bi wannan aikin cikin sauƙi. Saboda bana so ayi kuskure. To a haka zan ta samun horo ana nuna min yanda zan ringa bin aikin cikin sauƙi ba sai na wahala ba. A hankali, a hankali ga bayanin, ana min bayani yanda zan gane. Ba wai irin ma bayanin da za a ringa min da irin tsawa ba ko da wani abu a'a. Magana dai ta natsuwa yanda zan gane ana bi mun shi daki daki yanda, ga yanda zaka yi wannan abun. Bana so ka samu mishkila, kabi shi ta haka kuma kar ka canza mun yanda na nuna ma, haka zaka yi shi. Sannan kabi shi kayi nan, kayi nan, kayi nan, to haka za ka yi ta yi. Har ka gamaz to gaskiya a haka ina samun horo gaskiya a wurin aiki sosai ma. Saboda suna horar da ni yanda ma mutane da yawa, yanda ma ni ko ni kaina ban yi tunanin za a horar da ni haka ba gaskiya.

Muna amfani da ruwan rijiya gaskiya sosai ma, saboda ruwa ai shi ne wanda mutum zai ringa amfani da shi. Shi ruwan rijiyan a lokaci za mu zo mu samo guga sai mu saka a rijiyan mu nemo botikai da yawa. In na nemo botikai da yawa, zan zo ina janyo ruwan a rijiya. Ina janyo wa sannan na zuba a botikin. In na samo, a haka zan yi ƙoƙari na cika botikin. Bayan na gama da botikin za a kawo mun bawo shima na sa guga, na ɗebo ruwan, na ɗebo, na ɗebo sannan na zuba a bowan. Bayan nan, sannan a ƙara ƙaro mun wani botiki na ƙarfe shima sannan na saka gugan. Na ɗebo ruwan, in na ɗibo ruwan a rijiya, ina ɗibowa a rijiya zan zuba a bawo. Bayan nan na ƙara sa gugan a botiki kai na ƙara sa gugan. Na ɗibo ruwan, na ɗibo ruwan sai na zuba a botiki. Don shi botikin yana cin guga uku ne. Shi yasa in na zo na sa guga a rijiya, ina sa ta za ta kwanta sai dai nayi fanjal-fanjal da ita. In nai fanjal-fanjal zan janyo na zuba ɗaya kenan. Bayan na ƙare fanjal-fanjal zan janyo na zuba biyu kenan. To ahaka, ahaka sai na yi so uku yake cika botiki. Shi kuma bawon yana cin guga tara ne bawo.

Guda biyu ne matashin nake amfani da su gaskiya. Ɗaya yana gefe ɗaya kuma yana kwance a kan shi saboda abin da ya sa nake kwanciya saboda shi matashin kai da dake amfani da su saboda na ɗaura kaina a kai. To zan ringa jin daɗi a lokacin da ban da shi matashin gaskiya bana jin daɗi sosai. Dalili shi ne zan ji kaman kawai a ƙasa nake. To amma in na samu wannan matashin ina ɗaura kai gaskiya nan za ka gani ina jin daɗi sosai saboda wayinsa abubuwan ma in ina kan matashin nan na fi gudanar da su da kyau saboda indai ban samu matashin nan ba. To gaskiya wa'yinsa abubuwan da yawa ma bana wannan in sa gaskiya bana gudanar da su da kyau. Amma inda aka ce na samu matashin nan to gaskiya ina mai da hankali na gudanar da su yadda suka dace saboda kowa sai ya yaba da su. Kuma dalilin yin abun nan saboda matashin nan da na samu.

Ina dafa abinci sosai ma kuwa. Don ko yau, dazu ne da na dafa indomie. Na samu, na kunna gas. Bayan na kunna gas, na zuba kayayyakin da na zuba ruwa. Bayan na zuba ruwa, na zuba kayan miya. Saboda ita indomie in ana dafa ta, tana so ne ka naso ruwan amma ba da yawa ba. Ɗan kaɗan, sannan ka ɗauko indomin ka buɗe ta a leda. Bayan ka buɗe ta a leda, ka ciro ta ka ajiye ta a gefe. Saboda ita dafa indomie na daban ne. Bayan nan ka nemo kayayyakin haɗi ka zuba a tukunyan nan. Ruwan na tausa sannan kaɗan jefa indomin. Kana jefawa, ka bar indomin zuwa ɗan minti goma ka zo ka buɗe ta. Ka sa ludayi ka jujjuya, ka jujjuya saboda shi dafa indomie na daban ne. Bayan nan ma banda indomie ka gama dafa ta, za ka-- ina dafa shinkafa gaskiya. Dan na iya dafa shinkafa da miya ma. Wani zubin kuma har dafa dukka ma ina yi. Ita da miya ina tashi dafa shinkafa da miya. In na tashi dafawa, ina sa shinkaf-- ruwa ne in ya tausa sannan na ɗebo shinkafan na zuba. Bayan na zuba shinkafan ya dafu, ya dafu, ya dafu ta gama. To zan zo in wannan ruwan ya tsotse ina sauke shinkafan. Miya kuma na zo na sa tukunya, na sa mai, na sa su kayan haɗi. Bayan nan sannan na ɗebo tumatur da su targu, da nayi niƙasu sannan na zo na zuba. Bayan in na zuba nan, ina zuba. Bayan na zuba, sannan yai wannan zan barshi wuta yayi ta dafuwa a wuta, yayi ta dafuwa in bashi kamar minti talatin haka sannan na zo na duba. In na duba zan ɗanɗana in ga dafawan yayi in bai yi ba, na bar miyan ta ƙara dafuwa. To ina gefe can zuwa anjima ma in na ga haka, na zo na ƙara dubawa na ga ya dafu kuwa. To in na ga ya dafu shikenan sai na bash shi, sai na sauke sai ci kawai.

Eh yadda muke sadarwa a gurin aiki akwai su daban daban, saboda shi sadarwar nagun aiki daban ne, da na waje wanda za ka sadar da mutane. Shi nagun aiki akwai wayoyi da ake mana a ofis ofis, wanda in ka tashi za ka sadar za ka yi kira da ita. Ka kira wancan ofis in daman kana da number a jiki, sannan ka ɗaga kana ɗaga ka kai ma ofis din magana ka za ka za. In wani ne ya zo ma to ta nan za ka sadar. Ka kira ka faɗa ka faɗa a can ofis din ka ce gayina yayi baƙo, baƙon da yayi ka za ka zane. To ka ga dole ta nan za ka sadar ba Wai se ka tashi ba. Saboda wani gun sadarwan inka ce se ka tashi ka je ka faɗa to za ka iya dawowa ka ga an ɗau ma wani abu a ofis dinka. Amma in ka ɗaga waya na ka yi kira ta gun sadarwan to za ka fi samun sauƙi. Su ma daga can din za su sami sauƙi ba sai ka zo ka yi nokin ba. In ya ce ya shigo sai ya shiga in bai ce ya shigo ba sai yayi haƙuri ya koma inda ya fito. To ka ga sadarwan ta waya mu muke yi gaskiya a gun aikin mu.

Eh, ina sa hannu na rufe baki a lokacin hamma. Hannu nake sawa saboda in ban rufe baki ba a lokacin, ka ga za a iya samun wannan ya shigo, ƙwuda haka ya shiga bakin. To shi yasa in na tashi yin hamma zan samu hannu sai na rufe. Ina rufewa har lokacin da zan gama sai na sauri na buɗe. Amma in na ce ban sa hannu ba, ƙwudaje wani zubin suna yawo. To lokacin da na yi hamma, in na buɗe bakin za a iya samun ƙwuda ya shiga. To dalilin da ya sa haka nake samun hannu. In na samu hannu sai na saka a bakin. In na sa a bakin to na tare. Kaga ko da ƙudan ya zo sai ya daka hannun ya koma. To shi yasa nake in na tashi amma zan sa hannu. Ba wai rufe hannun, buɗe hannun zan yi ba. A dunƙule hannun yake. In na dunƙule sannan zan sa. To in na sa kaga lokacin na riga na tare.

Gaskiya ina shuka tsirrai tsirrai a gida daban daban ma. Don ina shuka tumatir, ina shuka gwaiba, hadda hadda su mangwaro. Saboda na samo iccen mangwaro na zo na shuka shi a gida a nan gefen hannun dama. Shi kuma na gwaiba na sa shi a hannun hagu. Saboda a ko da yaushe in na zo, safiya na yi zan zo na ɗebo ruwa na zo na ringa ba mangwaro. Saboda mangwaro nake fara ba da safe shi tsirran mangwaron shi nake fara sawa. Na biyu zan zo na ba gwaiba shi ma na ba shi ruwa. Dukansu ina samun su ruwa, henaga sun ji ruwa sosai sun ƙoshi da ruwan don ruwan yana malala a kewayen gun tsirran. To sannan zan bari haka in bari sai kuma zuwa gobe da shi ma da safe na zo na ƙara ba tsirran. Saboda basu ruwan nan da nake so tsirran gun yana yin sanyi ne sosai. Saboda sanyin nan da yake yi duk mutumin da zai ɗan zo ya zauna gun zai ringa jin sanyin. Yana ɗan wannan kamar lokacin zafi haka kenan. In ana zafi ka zo gun tsirran za ka gani saboda wannan ruwan da yake sha sanyi ne zai ringa fitowa daga wuraren shi.

Yadda teburinmu yake yana gabas ne, a gabas yake zaune. Kujeran na bayan shi saboda muna zaune ne a gabas. Shi teburin an ce in kasa shi a nan ya ɗan fi ne da ace ka kai shi kudu. To shi yasa teburi na yake a nan gabas na gun aiki a zaune. Kujerun kuma guda biyu ne, nawa na zama sai na ƙirin baƙo wanda in ya zo shi ma ga kujerar shi. Kujeran kuma na kallon face in juna, to in yana kallo na, ni ma ina kallon shi. To a lokacin da abun da baƙon ya zo da shi, zan ce ya zauna a gaban teburin ni ma ina nan teburin, to za mu ringa exchanging magana da shi. Yana min magana ina mai, yana min ina mai. In ce me ya kawo shi, zai ce kaza ne ya kawo shi. To ka ga yana gaban teburin ina kai ni ma ina gaban ɗayan gefe. To haka za mu yi mu tattauna da shi, in ji menene ya kawo shi. Bayan na gama jin me ya kawo shi sai na ba shi amsa.

Eh ina yin aiki kullum a gida share share da su wanke wanke before na fita. Saboda ina tashi da safe zan duba inda yake buƙatar shara sai na share. Shi kuma inda yake buƙatar wanke yana game kamar irin fesin kaf ina da takalmi to kullum yana wanke su saboda wani zubin in na dawo gida da datti na ke wannan. To wannan aikin shi ne ke yi a gida kullum. Ina tashi zan duba inda zan share kamar gun irin bishiyoyi ganye sun faffado to zan dashe share gun na gyara shi in na gyara sannan na je na wannan a kai. To before kuma na tafi aiki a gidan ina yin ina yin aikin goge wanke takalmi. Sannan na wanke takalmi na saboda in ga yayi tsabtsab kan na je gun aiki a gan ni gani nan gani nan ne. To shi yasa na ke yin aikin na ke wanke takalmin sosai.

Eh, to sau uku gaskiya nake tsarkake gidanmu saboda ina yi ne da safe, da rana da dare. Da safe ina tashi, misalin karfe bakwai to zan dudduba na ga inda ya dace na tsarkake, sannan na tsarkake cikin gidan namu. Na dudduba inda ya dace. Bayan nan, da rana ta yi namma, zan ƙaradawowa misalin ƙarfe biyu da rabi. Shi ma na ƙara dudduba inda ya kamata na tsarkake a gidan namu. Sannan shi ma na tsarkake, na dudduba, na duba, na tsarkake. Bayan nan kuma sai da yamma, misalin magriba ta kusa kaman ƙarfe biyar haka da rabi, zan duba shi ma naga ina ne yakamata na tsarkake. Sannan na dudduba, na duba, na duba sannan shi ma na samu na tsarkake saboda shi tsarkaken wannan da kake na gidanku shi ne yake ƙara saka kana son gidan ma sosai saboda kowa ya zo gidan ya gan shi a tsarkake, gidan naku zai ji dadi.

Kayan aikin da muke amfani da su, muna amfani da kwamfuta da su littafi da biro. Ita kwamfuta muna dudduba ne muna yin checking saboda amfanin da muke yi. Shi kayan aikin da muke amfani da shi ta bangaren kwamfuta muna yin checking in abubuwa ne da kuma recording na irin abubuwan da aka fitar. To ka ga za muyi amfani da kayan aiki ta fannin kwamfuta ta nan gon. Bayan nan kuma sai littafi, shi ma za mu ɗau littafi muyi rubutu akan kayan aikin da suka shigo na o-- na kamfan-- na ofis din. Akan kuma kayan aikin da za su fita saboda in baka rubuta ba za a iya samun matsaloli sosai. Shi yasa ake so a kayan aikin da muke amfani da su ka samu littafin ka ringa rubuta a ciki ka zane ya fita, ka zane ya yi zidawo ko ka zane yawa. To ka ga in dai ka yi haka za ka samu sauƙi sosai gaskiya.

Eh to ina ƙidaya kayayyaki wurin so biyu a rana. Wani zubin ina yin shi da safe before, da safe haka kaman ƙarfe shida da rabi. Zan tashi na ƙi ƙidaya ɗaya bayan ɗaya. In ga kalan wannan kayan guda nawa ne, in duba wancan suma guda nawa ne. Wancan guda nawa sannan na ɗakko littafi sai na rurrubuta saboda ko da ace wani ya ɓace, na riga na ƙidaya kayayyakin. Na ga wa'yannan guda kazane. Wancan kayakin suma da zan ƙidaya sai naga suma guda nawa ne. Saboda yanda na ƙidaya ko da ace na zo nan gaba na duba, na ga ban ga wani daga ciki ba. To ka ga na san kalan da babu saboda tun farko na ƙidaya kayayyakin na gani. Na biyu zan zo na ƙidaya ne da rana, lokacin rana. Saboda in na zo da farko na bada suna ƙidaya to an na zo zan ƙara ƙidayawa na biyu. Na gani wanne da wanne ne babu. To a lokacin da na ƙidaya na ga babu wannan babu wannan to na san kowane kala ne babu a ciki to zan sa a nemo su. To haka nemo waɗannan kalolin to ka ga shi kenan.

Ina amfani da matashin wuya gaskiya sosai ma, saboda shi matashin wuya yana da advantage sosai. In ka ce ba za ka yi amfani da matashin wuya ba, to gaskiya za ka ga bacci ma ba zai ma daɗi ba. Amma indai za ka samu matashin wuya, don harda mafarki ma za ka yi masu daɗi. Saboda shi matashin wuyan nan yana taimakawa gun bacci da mutum zai samu mai da masu daɗi. Amma indai ba ka samu matashin wuya ba, to gaskiya za ka ga ma baccin da ka ke yi gaya nan, gaya nan ne. Saboda shi matashin wuya yana taimaka ma wuya. Saboda ma in ba ka samu matashin wuya ba, wani ɓangaren wuya na yin ciwo. Saboda za ka yi ta kwanciya a kan wayansu abubuwan har ka samu ma ciwon wuya. Amma in kuma ka samu matashin, to gaskiya za ka ga wuyan naka ya ma samu shi ma sauƙi. Shi ya sa dalilin na ya sa na ke sanni dai matashin wuya sosai ma. Saboda matashin wuya yana taimaka ma bacci na ya yi daɗi. Shi ya sa na ke bacci masu daɗi. Kuma dalilin da ya sa na ke bacci mai daɗi har da ma mafarkai masu farin ciki. Saboda matashin wuyan nan ne shi ne.

Ina ci da hannu gaskiya ba da cokali ba. Saboda ci da hannu yafi matuƙar amfani akan cokali. Kana sa hannu kana samun albarka ne sosai. To shi yasa shi ci da hannu yafi samun albarka akan ka ce wai kaci da cokali. Shi ci da hannu kana yi kana ci albarkar za ka yi ta gani kana samu. Amma cokali kuwa babu wani albarka gaskiya. Shi yasa tsofaffi iyayenmu na baya suke cewa mu rika ci da hannu, mu rika ci da hannu. Saboda shi cokali na bature ne. To ka ga mu ba turawa ba ne gaskiya. Shi yasa suka koyar da mu suka bamu tarbiyya ta bangaren ci da hannu. Suka ce albarkar na hannu ba wai cokali ba. In ka gama ci ka sa hannu kana ci kana ci kamar misali kana cin tuwo ka sa hannu kana ci kana ci kana gamawa to za ka ɗau hannun naka ka lashe ka lashe ka juya ka lashe ka juya ka lashe. To ka gani gaskiya ci da hannu yafi muhimmanci sosai.

Eh, ina da katin kasuwanci saboda shi katin kasuwanci yana da mahimmanci. To ka ga dole in samu katin kasuwanci don ina da shi. Shi ne katin kasuwanci shi ne yake nuna ni ɗan kasuwa ne kuma shi ne shaida nawa. Shi katin kasuwanci shi ne yake nuna wannan kati ne na shaidar yin kasuwanci a ko ina ka je za ka iya yin kasuwanci. Za ka iya zuwa ƙasar waje ka nuna katin kasuwancinka za ka iya yi ba ka da matsala saboda kana da ilimi a gefen kasuwanci. Ka ga wannan katin shi zai taimake ka na kasuwanci to gaskiya ina da shi. Dan katin kasuwancin shi yake taimako na in naje wani ɓangaren zan yi business ina nunawa za'a ce ai wannan ɗan kasuwa ne. Ba wani matsala ya san yanda kasuwanci take. Abashi kawai yai sana'a shi abashi yai sana'a shi ya gama. To shi ya sa nake da katin kasuwanci. Saboda katin kasuwanci shi yana da mahimmanci ne a cikin kasuwanci. Indai ba kama da katin kasuwanci wayen su manya in suka zo siyan abubuwa a shagon ka to in ba ka da katin za su ce ba za su siya kaya ba. To shi ya sa na samu na mallake katin kasuwanci.

Ina yin iyo sosai ma ina yin iyo. Ina iya yin iyo sosai saboda shi iyo yana taimaka ma mutum. Ako-- iyo yana taimakawa mutum in ya shiga cikin ruwa. Kama yanzu na je swimming pool to amma in yi iyo ba, ai ka gani mai wazabi. To amma ina tashi ina yin iyo zan rika yin yarfe. Saboda yarfe shi yake sa mutum yana sauri a iyo. Saboda yarfe yana taimakawa a iyo. Yarfe kuma yana sa sauri. To amma in ka ce za ka ringa tambul tambul, shi gaskiya iya tambul tambul baya sa ka kai sauri. Sai dai za ka ringa tafiya ka na yi amma ka na wuce ɗaya ne. Amma shi kuma iya yin yarfe da wurwuri, haka ji inda ka ke so ka je. To shi ya sa na fi son iya iyo na yarfe amma ba na tambul tambul ba. Saboda shi iya yin yarfe yana so in yi sauri in kai inda na ke so na je. Shaf shaf za ka ga ina yin iya yarfe pfaf pfaf to na yarfe.

Yadda sa hannun mu yake signing za ka yi, kana zuwa kawai za ka ɗauko biro akwai littafi za ka zo kana zuwa ta farko za ka rubuta sunanka gaba ɗaya sunanka complete sannan za ka rubuta lokacin da ka zo. Bayan ka rubuta lokacin da ka zo za ka sa date ranar da ka zo shima bayan ka sa date ranar da ka zo sannan akwai gun signing sannan shima za ka yi signing a gun. Bayan ka yi signing akwai kuma inda za ka sa shaidan ID card naka na ofis ɗinku shima, shima za ka ɗauko ID card naka akwai wayoyin nambobi sannan ka sa a daidai layi. To wannan shine yadda sa hannun mu yake. Saboda shi wannan sa hannun da ake yi yana da mahimmanci namu gaskiya kuma ta yadda yanda ka bi wannan pro-- ka bi wa'innan hanyoyin yanda ake sawa to ba za ka taɓa samun miskila ba gaskiya amma in dai ba ka sa hannu kuma ba ka yin yanda tsarin yake na sa hannu to gaskiya za ka samu matsala a gun aikinka. Amma yanda suka faɗa yanda suka zana ka yi to ba ka da wani problem na sa hannu gaskiya.

Ina bin ka'idojin aiki sosai ma, saboda shi bin ka'idojin aiki shi yake sa ka zauna da ma'aikata lafiya. Amma in dai ba ka bin ƙa'idojin aiki, to gaskiya za ka yi ta samun matsala da ma'aikata. Saboda, za su-- za ka ga aikin ka ma, ma'aikata suna ta maganganu a kai. To amma in ka yi ƙoƙari, kana bin ƙa'idojinsu, ba ka ke-- kana kiyayewa sosai sosai, to za ka ga gaskiya ma'aikata suna bala'in san ka. Saboda yanayin yanda kake bin ƙa'idan aikin ka. Ko da wani zai tsane ka, za ka ga masu tsanan naka, rashin gaskiya ne yasa suke tsanan ka. Saboda kai-- kana bin ƙa'idojin aiki, to su kuma ba sa so ka rinƙa bin ƙa'idojin aiki, sun fi so ka ƙyale su su yi ta shanawa. Misali kaman an ba ka matsayi babba to ka ga za ka ringa zuwa kana duddubawa. To su ma'aikata sun fi son haka. In dai ma ba ka zo ba, to su ba matsalar su ba ne, saboda sun ga kana bin ƙa'idojin aiki ba sa jin daɗin aiki da,

Wutar ice muna, muna kunna sosai gaskiya. Kunayin wutar itace saboda shi wutar ice tafi na gas amfani sosai. Dalili shine ita wutar ice in ka kunna ta, in za a yi kamar biki to da wutar ice ake. Kaga ko wutar ice tafi na gas ko na kalanzir. In ka ce za ku kunna na gas ko na kalanzir to ka gani ba zai taɓa ma amfani ba. Amma ka ga wutar ice za ka yi ƙoƙari, ka yi girki da shi da wuri-wuri kuma kana sa za ka ga shaf-shaf ya girka abinci ka sauke gashi. Kuma wutar ice ana sa ruwan zafi. In ka zo irin za ka yi wanka to za ka saka ruwan zafi. To da wuri-wuri za ka ga wutar ichen na ta kama ta ruwu kuma ruwan naka na zafin da wuri-wuri za ka ga ya tafasa to kaga ko ruwan zafin ne ya tafasa saboda da wutar ice ka yi ai za ka sauke shi. Kana saukewa kawai, me ya dace ka yi? Sai bayi kawai kana zuwa bayi saiwa.

Yadda nake gaishewa mutane, na zo sallama nake fara yi. Zance "assalamualaikum", mutumin yana amsa ya ce "waalaikumussalam". Sai in ce "to ina wuni, ina gajiya, ya iyali, ya gida, ya aiki, ya kowa da kowa", to za su ce "lafiya lau". Saboda gaisuwa da farkon in ka fara gaisuwa ka fara da sallama shine abin da addininmu ya koya mana. Ka ce "assalamualaikum" ka ga kana da lada goma. Ka ce "assalamualaikum warahmatullah" kana da lada ashirin. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh" kana da lada talatin. To ka ga wannan gaisuwai ita ce mai mahimmanci wanda Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya koyar da mu. To ka ga in kai sallama ragowar al'ada ne. Duk sai ka yi "ina wuni ku ina gajiya". To ka ga duk wayen nan gaisuwa ne amma da farko gaisuwa wadda ta fi ta addini shine ka yi ma mutum sallama. To kana ma mutum sallama na biyu sai ka biyo da "ina kwana, ina gajiya, ya aiki, ya kowa da kowa". Duk shi ma gaisuwa gaishewa ne. In kuma da rana ne za ka ce "ina wuni, ina gajiya, ya iyali, ya aiki", shi ma wannan gaishewa da mutane ne. In kuma da yamma ne "ina wuni, lafiya lau, ina gajiya, ya kowa da kowa", shi ma dai gaisuwa ne, gaishewa ne da mutane. Amma duk kafin ka yi wannan za ka iya yin sallama. Sai ka fara ma mutum sallama ya amsa sannan za ka yi waƴannan. Saboda ita sallama tana gaba ga waƴannan. Ita ma tana cikin gaisuwa. Ma za ka iya yin sallama ma ka ce "assalamualaikum"? Ita ma gaishewa da mutane ne. Ba dole sai ka ce musu "ina wuni, ina gajiya" ba. Saboda wannan sallamar da ka yi tana nufin ka gaishe da su kuma ka san da su suna gun. Amma in ka zo koyo ba kai ba, to ka ga mutane za su kalle ka da mahimmanci.

Ina shan magani kullum. Ina shan magani kullum saboda shan magani kullum yana ƙara lafiyar jiki. Misali, kamar basir, za ka sha maganin basir saboda maganin da kake sha kullum na basir yana kawo ma da basir saboda yawan shan zaƙi da maiƙu da kake. Bini bini in za ka ci shinkafa, za ka ce a sa ma mai. To bayan aka sa ma mai, ka ga nan ma mai ƙone. Bini bini in za ka, ya-- ci kaza ko za a soya ma abu, shi ma za ka ce a saka mai. To shi ma nan ka ga sai ka nema maganin ba-- magani kullum. Saboda in ba ka nema magani kullum akan wannan man da kake sha, to za ka iya kwanciya rashin lafiya. Amma kana shan magani kullum, to za ka ringa samun lafiya da yanayi masu kyau yadda za ka ringa jin daɗi da sauransu gaskiya. Saboda shan magani yana da amfani ne sosai ma ajiki da lafiyar mutum.